Yanzu kuma an tabo kayan marmari? Duk da ba kwa ganina ammato mekuke gani bakwaso Oh, kayan marmari gaskiya ina son kayan marmari, dukan su ma zan ce ina son su. So amma kuma idan za a tsaida ni jaka ce wanne nafi so lallai sai na faɗa a maganan gaskiya zan iya ce ma kankana. Gaskiya kayan marmari ina son kankana sosai saboda a lafiyance tana da matuƙar amfani sosai. Wanda likitoci suka ce ita kan kankana ma ka soma dukan ta ma ka haɗiye ta ka ciye ta shine wanda ake cewa ita ma sai mata kirari da na gyadaɗi goma jikinki babu nayarwa. Saboda gaskiya kankana tana taimakawa ƙarin wannan ƙun ido, ƙarin ido shima kan shin, eh wannan cikin nata ba cikin ba kamfarin nan wanda daga shi sai fatan waje shima yana taimakawa musamman ma wayanda maybe suke kama da sha'ani na ulcer ba ulcer ba kai cancer zan ce. So yana taimakawa fighting cancer. So bayan nan kuma, eh tana da kamun sun ce antioxidant kuma. So gaskiya mai alfanun kankana na da, da dama da yawa sosai. Maman mu takan ce wa idan kana da ciki kan in ki daƙa bishiyan kankana ma sosai Tom zaki haifi ƙato to sosai like zata wanke maka cikin ɗa like za'a samu yaro an haife shi tas, tas, tas tana wanke ja baby. So amma kuma ana haifan shi ƙato to. Na ce mashaAllah duba maybe da ko wane cita ko yana yin yadda take a naturally yadda take da girma sosai. So amma kankana kuma ina manjin daɗin sha ta sosai. Ba zan iya cewa maybe za'a iya tara wasu mutane da dama a ce maybe wannan me ka kafa so wannan me ka bar so wannan. Amma zai yi wuya a tara mutane da dama a ce wannan da ba sa shan kankana, son kankana. Tana da daɗaɗi akwai ruwa kuma akwai amfani sosai. Ana yawaita shan kankana sosai.

To, yake kika yarda da ra'ayi. So ban gani ba kuma ina so ku wa wannan ido ra'ayi. To, ra'ayi a tsine kamar yaya kenan yake bayar. To bari na gani dai ra'ayi game da kasancewar an haɗu mutane da dama ko da na shirya ra'ayi. To amma kana ƙoƙari ne in Allah ya haɗa ka mutane da dama da yawa sosai ya zama na cewa ka yi ƙoƙari ka duba wannan ɗin mutane ra'ayin kowa ka respecting. To kuma idan kana so za ka ba da naka ra'ayi yana da kyau kar ya zama ka nuna maybe son kai a ciki ko ya zama ko da farko dai mutum in ya zo kafin ka fara ma ba da naka ra'ayi abu ka fara ƙoƙari ka ji me ya yi ra'ayin shi wanda ya zo ko ki yi magana da shi. Mutane ne da dama so ka fara kawo maybe topic of the discussion in so ya zama ka ba ma mutane dama da ma ya kuke gani. Yauwa ka suggesting cewa ya suke gani so wannan yana da kyau sosai yana da amfani. In Ya so kai kuma kowa ka ji na so ta wannan hanyar ne ma zai baka dama kai ma ka fahimci wasu abubuwa ka iya mai zance ne ka iya tantance wa kai ma ka ƙara ɗauka ko darasi ko kuma wani ilimi daga bayanin wasu. So kai kuma sai a ƙarshe sai ka ce to maybe ko kuma ko a naka shawarce ka kuma kana ganin to ga abin da ya kamata ko ga shi ga abin da kake gani a nakan. Gaskiya yana da amfani hakan kuma mutane za su ƙara ƙoƙarin son ka sosai kuma su ji cewa eh kamar ta ba su ka ba su dama sosai cikin al'amura. Yana da kyau sosai ka ji ra'ayin mutane kuma hakan yana da kyau sosai. Ra'ayin kuma yadda za ka ba da naka ra'ayi kada ya zama kamar yadda na faɗa cewa ka zama kamar mai son kai a bayanin ka na cewa da kamar ko ma mene ne ka yi. In ka kawo abu kawai ba ma lalle kamar ra'ayi ma nasu mutanen kake ba kake bukata ba kawai ka yi ka zo da maganan kawai kamar zartarwa ne. Walo da su ko kuwa ba ba su to in haka ne ma sai a ga cewa to mene ne ma mene ne amfanin tara ma mutanen ko kuma ka yi magana da wani ma har ma ka ke tambayan ma me na shirya. Kawai kanayin abu ne ma kawai dai ma kawai dai ya zama cewa ka yi ne don mutum ya san cewa eh ga shi nan za ka ziyartar da wani kunci. So gaskiya ji ra'ayin mutane yana da matuƙar amfani sosai kuma yana daga cikin girmamawa shi ma a ciki cewa ka ba ma mutane darajar su da girma. So ina fatan ko yaya ina yin maganar na wani ma ina faɗa amma da fatan dai kamar maganar nawa ban ce za ku fahimta ba sosai amma kuma ina fatan za ku ɗauka abin da nake nufi, ƙuɓan da yake da mahimmanci sosai. Duk da ni ma har yanzu ina ƙoƙarin na ga na goge ne wajen yadda tsanci ra'ayoyin al'umma. To kuma a nan ta wannan ne ma in ka ji yanayin mutane abin da suka faɗa kai ma zai baka idea a kan cewa kai ma maybe ga ta yadda za ka ɗora sosai. Yana da amfanin jin ra'ayi, yana daga cikin ba da kamar yanci ne in ka ji ra'ayin mutane. Da fatan za muyi koƙari mu ɗabbaƙa wannan abu na ƙoƙari a saurari ra'ayin mutane, ra'ayin mutane yancin su ne. Na gode sosai sai na ji ku wannan.

Ajiya da yanar gizo. Oh, oh toku! Ai da nake bayyanin kunagani na kamar da wayona. Zan iya adana ajiya yanar gizo? Tabbana ke nanima. Yanar ba gizo aka ce. Yanar da ma ba ta da ƙari to me za ka ajiye a saman ta? Ko kake dakai da ajiye ɗakuda ko faɗa ƙasa? To dai duk maganan da nake faɗa muku kusan lokaci da zo laya. Eh gaskiya, yanar gizo ta zo mana da damammaki da dama. Wanda muna jin daɗi kuma wanda muke maura yau da gobe. Wanda a da muna jin labarin yadda ake cewa iyaye bada kaka danmu nasu ɗan hannu da shuni. Bari dai ina yin magana nawa da Hausa sosai tunda an ce mutum yayi amfani da native dinshi wajen asasa. Sai, sai ya zama cewa su babu wannan cigaba da za a ce akwai wai wani abu da ake ce ma'ajiya wato banki da za a ce za a ajiye kuɗi ko wani abu. Sai dai su ta tattarawa suna tattara wa abu huhu. To kuma wanda daga baya a hankali ya kasamu cigaban ma na wannan ma'ajiya ta banki sai ya zama na cewa an tattara kuɗi sai zuwa yamma kuma sai a je a kai wannan. To amma yanzu cikin sauƙi, cikin sauƙi an samu sauƙi da cigaba sosai wanda muna jin daɗin haka. Na ajiye kuɗi a yanar gizo. So wannan abu ne na jin daɗi sosai. Wanda kuma bayan za cewa da da na yi muku bayanin cewa sai mutum ya tattara wannan cinikin ko wani abu sosai sai da yamma ya ce bari yaje ya kai wannan ma'ajiya. To amma yanzu ma an samu wani cigaba wanda ba wai sai ka tara can da yawa ba ko kuma me. Ba wai sai kuma kana tunanin tare da dai tunda yanzu bankuna basa aiki a ƙarshen mako. Ranakun ƙarshen mako to. Ko da su ko babu su to ya zama na ne cewa akwai eh masu me ake ce ma POS wato point of sale. So in ka tashi za ka iya zuwa wurin su su ɗan cace ka wani ɗan anini haka. To ni da ban san anini ba wai ina cewa da anini to. Mukan sai dai mu ce kobo. To ba kaɗan sani. Sosai su ma ka charge sai ka biya su sama kuɗinka nan da nan sai ka ga kuɗinka ka wai a kusa za a ce a kai iska ka wai ka ga wannan lambobi wai dai duk kuɗin ka ne. To baya da wannan bankuna da muke da su wanda ake ce masu kamar local. To gaskiya ina jin daɗin abin da cigaba ya kawo zamani wato ƙashi nan ma bayan gabanin ana iya ma ajiye kuɗi a wanda abu cigaban zamani wato na cryptocurrency. To wannan ma wajen maranzancen wai banki muke yin amfani da shi sai ka ga kawai kayi abun transaction ɗinka ko in ce hulɗa. Nan da nan sai aka abu number ne da sauransu ko menene na coin su ake ce su lalla ka juya su sun zama kuɗi kuma ka mai da su cikin bankin ka. To wannan abu ne ko cigaba me daɗi me amfani sosai. Gaskiya ina amfani da ajiya kuma da yanar gizo. Saboda yanzu ma maganan da muke da ku kuma kusan ne da yanar gizo ne kuma shi ma wannan aiki da muke yi muna yi wanda a ƙarshe shi ma kuma za'a amfana sanan kuma shi ma daddare harka ne na ajiya ko ka ajiye abu ko kuma ka bashi duka dai ya danganta da ra'ayi na mutum me yake so ya yi. So gaskiya cigaba da abubuwan zamani suke kawo ana amfana sosai da sosai. Da fatan wannan karan na ba ku amsa ɗari bisa ɗari zan ce ko kuma tamanin ko oh ko takwas ya kamata dai to koyi rating ina ku gani. Yana da amfani sosai ajiya ta yanar gizo kuma yadda nake jin daɗin amfani da shi kuma zan so mutane da dama su juya su kuma amfani da shi.

To, wata sabuwa. Kayan aiki? Mhm Kun ganni nan na yi muku bayanin ko na yi shiru ne, kam mani ina da ma cin abincne sosai to dai ba sani ba. Kada kumin alƙalanci shi a gurin aiki, eh ni kuma ban fiye cin abu ma sosai. Amma kun dai sa ni a ƙatami wane amsar tambayan nawa ku ne yaya ne, ni na fiye ci a gurin aiki. Ni kam ma zan ce kusan komai ma ni na kan ci. Ni kam nan kun gani nan rayuwa na mai sauƙi da kawai na ɗauke ta, ba na iya cewa lallai sai na ci abu kaza ko abu kaza. Kuma ni, um, mutum ne wanda ban fiye damuwa da abinci, like cin abinci sosai ba to ba zan iya cewa maybe lallai ga abin da na fi so ba na ci. To amma kuma har yanzu kun ga ban baku amsa ba kuwa? To kuna tafiya start na baku amsa. Maganar gaskiya abin da na fi so na ci a wurin aiki shine kusan ma dai abin da dai na fi so na ci nema ko ina gida. So a gida nina fi so na ci shinkafa da wake. To amma kuma, yaya abin zai kasance shinkafa da wake ba lallai ne maybe a same ta a gurin aiki ba. So a gurin aiki kuma ni kawai ina iya samun abune masu sauƙi haka kaman normal mizanci ne kaman ko da snacks ne ko kuma wani abu wanda ni kawai ma in sample thing ko kuma wanda zai iya ɗan, ɗauke ni kaɗan daga kawai yunwa na, shi ke nan na ci gaba da aikin gaba na. Ni na kan iya zuwa ma kawai gurin aiki in dai dama na ci abu daga gida, kawai dai na maintainer ina shan ruwa. Shi ya sa along the way ku bani la, ku bani labarin me ya faru da ni, za ku iya i guessin abin da yake iya faruwa da mutum bai ci abinci sosai. Haka nan na kama da ulcer saboda rashin cin abinci sosai ko kuma yawan rashin cin abinci a kan lokaci. To dai na ɗan saba amma kuma me? Sai da ulcer ta sa ni na zo nayi compensating ko kuma na mayar da wani abubuwan da ban na ci akwai na ci a akan lokaci. Sai na zo nake jin takai cin kai na wai ni yanzu kai bashir yanzu kai ne ka zama haka. Za ka ci abinci yanzun nan da yawa kamar cikin kwano amma sai ka ji ma kai kunyar ma faɗa kake cewa ma maybe ba ka ci abinci ba. Ko like abin da ka ci ma kaman ba abin da ya shiga cikinka to haka ya kasance da ni. Sai dai ya zama na cewa in ina ci abu sai na ci abun nan kamar wajensu uku ma ina fara jin ma ba na jin daɗi ko in ji ma na tsare kaina ne. To, ammma ya zakayi in abu ya ƙadarta maka sai ka yi haƙuri. So dai maganan gaskiya ina son in a wurin aiki ni maybe na ci awara, abu mai sauƙi ke nan ko na samu na ci gurasa. Ina son cin gurasa sosai a wurin aiki. To a wurin aiki kai kuma ajiye zancen ma wai abinci ni ko ban samu komai ba ma ni na gaya muku tun a farko me na fi so ba, ina son shayi. To shayi ko da a gurin aiki ni kawai ina, inna samu na sha na jin daɗi kuma yana taimaka mun wajen ƙara nishaɗi sosai wurin aiki. To kusan haka ne abin yake kasance. Ina so ya zama na cewa na samu na sha tea. To amma tunda ba abin sha kuke magana ba abinci kuke magana na faɗa muku. Kuma ni a ƙarshe ma ko biscuit ma na samu ina iya ci. Kawai ni na samu dai abin da zan sani eh ciki an ɗanye alatun wani abu ya drop, cafke shi, ni ba baƙon zafi ba ne ba a wurin aiki ni ma. Kuma ina ci amma dama ban da heavy yi abu tunda gurin aiki ba a samu abu mai nauyi da za ka ci za ka ci. Kuma ko dama akwai abu mai nauyi ni abu ma mai nauyi bai dameni ba kawai ko yaya dai ciki ya san cewa eh an shigo da wani abu da zai karɓa. Ban da haka ne ban damu ma dama wani na ce zan ci abu sosai ba. To wannan shi ne da fatan kun ji daɗi kuma kun gamsu da amsar da na baku. Wannan shi ne a takaice. Koma mene ne inna samu a wurin aiki na kan ci?

Kommin wata tambaya wai wai hmm, zafi, zafifa kukace toh zafi ana jure mai toh? Toh? Ya za ai, ko koyaya ake ciki jurewa zafin to ya za ka yi kam? Tunda dai zafi zai kasance yana faruwa to sai dai ka iya jure mai ya za'ai Ina iya jurewa zafin ta hanyar da ya samu. So kamar yadda na faɗa muku a wancan tambaya da wani tambaya da kukai mun game da auduga ko silike. So gaskiya niina samun kaya ne masu sauƙi, wanda suma basa ɗauke da zafi sosai. Indai ba wai maybe ko lokacin sanyi ne zai zo amma lokacin sanyi ma kawai dama kawai kayan sanyi nake samu amma ni a yanda nake ma gaskiya kayan da nafi so sosai kaya marasa nauyi. Saboda ni ba ma wai ko a kaya ba ko ma a takalmi ne bana son takalmi mai nauyi. Kawai ni kawai yadda nake ni rayuwana kawai komai nafi son simple ne. So ya fi mun daɗi sosai. So na farko kenan gaskiya jurewa zafi ba abune mai sauƙi ba, ba kamar sanyi ba. Sanyi ma in aka ɗauka ma yawancin ƙididdiga ma ban sani ba kar nayi son kai amma ku san haka ne cewa mutane sun fi son sanyi akan zafi. Saboda ko a lafiyance ma sanyi ya fi sauƙinba a fi iya samun maybe ko cututtuka ba da mai amfi lafiya akan zafi. Zafi kam yadda yake tashin hankalin ka haka yake tashin jikinka, yake tashin ƙwaƙwalwarka mutum kai ta rashin lafiya da sauran su To amma komai yanayi da nashi mai zance ne akwai nashi, ehm dalilin da yake kasan yake sawa yake kasancewa. So gaskiya zafi ina ƙoƙarin ɗaukar matakai wajen jure mai kamar misali ko da yanayin maybe mutum ya na kan yi wanka idan maybe sau sau ran yanayi ne kaga nakan samu na yi wanka ehm maybe sau ɗaya ko sau biyu lokacin da na tashi da safe kuma da sai lokacin da zan kwanta. So amma gaskiya da zafi na kan yi wanka sau uku. Kuma wani lokacin ko da na yi wani lokacin idan na ɗan fita haka na ji zafi sosai kawai na kan watsa jiki ruwa a jiki koyaya don ya rage mun wannan zafin. Sannan na kan kwanta da kaya marasa nauyi bayan noma kaya marasa nauyi idan na tashi kwanciya zan kwanta da normal kayan bacci wanda su ke shara-shara da zasu taimaka ma ka samu sauƙi ka dinga jin sanyi ko kuma ka ji sauƙin zafin sosai. Sannan kuma wani lokacin ma takan kai sai na fita ɗan waje haka kaman ko balcony sai na samu na shimfiɗa na, na kwanta anan idan na ji da ɗan zafi. Saboda kana idan wani lokacin ko da ace an samu matsalar wuta toh ya kamata ka fita waje ka ɗan ji sauƙin wannan. So akwai gaskiya matakai sosai wanda su ke ɗan taimakama mutum ya sa samu sauƙin zafi duk da dai gaskiya zafi ba yanayi ne wanda ɗaukan wannan matakan yana ɗan fa wahala sosai akan yanayin sanyi. Yadda na faɗa muku dam sanyi ya fi zama friendly sosai. So gaskiya matakan ɗauka ko kuma jurewa zafi toh zafi kam sai kai ma ka zama jurarre zaka iya jure masa. Toh, gaskiya dai zafin kuma shima idan ka iya tafi da shi cikin sauƙi yakan zo maka da sauƙi dama. Ko yayin da mutum ya zama cikin tsafta kuma ya zama cikin ya samu kaya wanda su ke masu sauƙi wanda za su taimaka mai wajen rage zafi sosai. To waƴennan abubuwan nake ɗauka kuma again ban fiya shafa mai ba idan na fito daga wanka lokacin zafi. Saboda shi ma wannan yana iya ƙara taimakawa ka ɗan ƙara jin ɗumi ko kuma zafi. So da zafi ma yawanci ba a fiya damuwa da shafa mai ba saboda ko ya kaji.

Ohoho, buga waye ga bugawa? Ai kun tunamin lokaci tun da nake makaranta na secondary waya ga bugawa. Toh ya ku ke gani yadda muryata take haka rubutuna yake ko kuwa yaya dai? Toh ina so ku ma dai ku bani amsa. Ya kamata ace wannan manaja na wannan AI suyo ɗin ace da akwai yadda kuma za ku bawa mutum amsa dai ku aje ko kuma ra'a yi daga gare ku. Sauri na rubutu? Eh to bara mu ce mun gwada Allah, ba mu ce muna da can can can saurin rubutu amma kuma dai muna da sauri ba za a ce muna marasa sauri ba. Saboda in ba ku wani ɗan takaicecen labari da akwai lokacin da muna makaranta ta inda na san cewa ni kaina ma da ban san cewa wai ina buga rubutu da sauri ba, kamar yadda kuka faɗa ko yawwa ban sani ba. Sai lokacin da wani malami yana rubutu a allo so ya raba Allon gida biyu wannan ɓangaren ya rubuta sai wancan ɓangaren ma ya rubuta to in ya gama. Ba ma ka ba ma za ace kun gama ko kuwa dan aji ta bakin ku sai a goge. A'a shi kawai ma kawai nan da nan yana gama wa goge wa yake yi. To sai ni dai gaskiya zan iya cewa ba a taɓa kama ni ba cewa eh ya gama da wani ɓangare ba tare da na gama ba. Ni dai da ace buga zane ne to anan za ku kama ni. Ban ce ban iya zane ba amma kuma maganan gaskiya inna tashi ba ni da sauri a zane amma kuma idan na gama zane na hmmm za'a ce kamar ma zanen ya fito da kanshi. Amma maganan gaskiya eh rubutu ina da sauri kuma wani hanya ta biyu da na gane cewa ina da saurin rubutu shine lokacin da eh malamunmu wani shi kuma yake mana chapter ake cewa ko dictation em okay in na ce imla'i ma na koma da Larabci to chapter chapter ko? To a mun afuwa amma ina ƙoƙari na inganta Hausana yadda zai iya rishin ma wasu ma ba ni ba. To shi ma dai ina yi in dai duk abin da nayi wasu sai dai suna dubawa suna kwafa daga wurina. Saboda ni ina ƙoƙari duk abin da ya faɗa kamar misali kana buga rubutu da sauri ka za ka za ka za irin mutum ya magana. To ina ƙoƙari farko abin da nake fara rubuta ragowar kuma suna ɗauko su a kan ƙwaƙwalwa na sai nan da nan na rubuta. Ba kamar wani ba wanda shi abin da zai iya ɗan rubutawa abin da ya ɗan ji abin zai iya jin magana amma kuma abin da zai iya rubutawa bai fi gaɓoɓi huɗu biyar ba. To kuma amma duk da ya ji wancan amma kuma hankalin shi ya fi karkatuwa ne ga rubutun shi ya sa sai ya manta ragowar ɓangaren maganar malami na rubutu. To ni kuma sai Allah ya mun baiwancewa ko da ace ka ji abin da malamin yake yi kana rubutawa amma kuma still ƙwaƙwalwar ka ta haddace kusan abin da za ka iya rubuta shi na wani ɗan tsawon lokaci. To ina da wannan sosai ina iya buga rubutu da sauri sosai kuma ni ma kaina na sani har ga sa ma na sha ci na wannan a ce wanda yafi saurin rubutu ko kuma a ce a jero kalmomi koko eh kalmomi a ce duk a rurrubuta. To sai a ga cewa ana amfani da wannan ne wajen gane cewa ka ji duk abubuwan ko kuma iya nawa ka iya ɗauka. To gaskiya ina da wannan baiwar sosai. So kuma ko gani ku ke ko kuma duba ku ke ku ji yaya yadda ra'ayin nawa wa ku ke tambaya kuma yawanci sai ku ga cewa eh hakan ne. To ban sani ba ko kuna amfani da manaja AI ne a kaina ko kuma AI ɗin zuciya na ne ban sani ba. Gaskiya eh ina iya buga rubutu da sauri kuma ya taimaka man ma sosai har ma a jami'a da na ke karatu da nayi karatu gaskiya wannan ya taimaka mun shi ma nan da nan ba wanda zai ce ma zai dawo a rubu a dictation na da.

Ooo tambaya na za, ina zuwa aiki lokaci daidai? Allah sarki, lokaci ma ni ne nake shan wahala in ke haƙuri. Har wanda za su kalɓe duba, abani kalɓin na ƙoƙari sosai nagana ce ake aƙar lokacin da na kai aiki.

Hm, kuma haka zan bayyana. Ina so tsayuwa koko zama wani lokaci ni makai na sai na kasa gane wannan na fasa kuɗi da yi. Hm, har alhali nakan nafi ƙosa amma naga na zauna amma wani yanayin ban san dalili ba. Sai ya zama nan cewa tsayuwar ta zaɓe ni ba tare da na shirya ba. Musamman lokacin da nake wurin aiki nake aiki, na tsani tsayuwa amma kuma ban san me ya saba na saba. Yanzu kuma da tsayuwar, maimakon zaman. Haka nan zan fara wani aikin mata zai iya ɗauka na awanni. Maimakon na samu kuɗi in zauna sai naga kamancewa a yanzu zan gama wannan abun. Kiwo daga kaɗan kaɗan kaɗan ina ƙoƙari naga cewa na samu na zauna sai na manta man shaf. Wallahi sai na manta shaf na yi ta tsayuwa ta kamar sabon soja da kaki.